Yaya kake gaishe da mutane? Yanda nake gaishe da mutane, zan tsugunna sannan in ce musu ina wunin ku, ya gida da fatan kun tashi lafiya amma manyan mutane gida. Idan kuma kaman tsararraki na ne ko abokaina, shi kuma za mu sa hannu mu gaisa, wasu ma mu rungume juna sannan in ce musu ina wurin ku, ina gajiya, ya gida, ya yara da fatan an tashi lafiya. To haka nake gaishe da mutane.

Menene burin ku a aikinku? Burin mu a aikin mu shine in buɗe babban wuri. Na wuna kaina, in ci ƙashin kaina, in ɗauki yara da ke ƙasa dani. Shine babban buri na a yanzu a wannan shekarar ta dubu biyu da ashirin da shidda. Ina son in ga na tsaya da ƙafafu na, ina cin gomi na wasu kuma na ƙasa nan. Shine babban buri na a rayuwa a wurin aikina.

Kana son ɗaukan hoto? Gaskiya ni ba ma'abociyin yin hoto ba ce. Gaskiya ban cika son ɗaukan hoto ba. Mani kwata-kwata a rayuwata saboda ina iya sayan waya har waya na in rabu da ita. Ni ban yin hoto ba. Ni ba ma'abociyar ɗaukan hoto ba ce. Bana son ɗaukan hoto gaskiya.

Mene ne ka ke ji tsoro? To, abin da nake ji ma tsoro ne wallahi a yanzu dai bai wuce a ce yau gani na mutu. Ina jin tsoron wannan lokacin sosai da sosai. Ina jin tsoron ranar da za a ce na mutu. Ina jin tsoron a ce, ga ni a kwanciyar kabari wannan abun na tada mana hankali. Shi ne abu mafi tsoro da nake ji a duniya.

Inda nake son ziyarta shine Makka. Ina son in je Makka sosai da sosai kuma ina fatan Allah ya amince mana a cikin wannan shekara. Allah ka ba ni iko in ziyarci Makka, in ziyarci Madina, kabarin Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. To shine babban gubu rina a rayuwa ta da zan ziyarta. Ina fatan Allah ya ba ni iko, Allah ya kawo kuɗi tsiya ta ji kunya, in ziyarci Makka, in ziyarci Madina ko ina son in je Dubai. Wa'innan wuraren su ne wurin da nake son in ziyarta a yanzu duk duniya.